Gaskiya ni, ba ma'abucin saka belt bane kullum. Dan koda ƙananan kaya zansa, bana yin amfani da belt.

E, kam ni dai na kasance e ina goga haƙora na haƙwara na sabobi ne a kowace rana. Ina yi da safe ina yi kuma da daddare idan zan yi bacci.

Ina tuna abubuwa da yawa a yarintata, inda muke wasa da abokane, yanayin da muke zuwa makaranta.

Gaskiya bamu da wifi a gida, sai dai lokacin da wani ke bukata to abokin zamansa yana iya buga masa hotspost zai iya connecting da wifi.

So sai ma kuwa ina fatan samun cin gaba da nasara wuri, dukkan musayar amura da na saba ba raima ta.